Eh ina kuka lokacin yankan albasa. Idan albasan ta kasance akwai yaji a cikinta, to wannan tana sa hawaye. Albasa mai yaji tana sa hawaye, shi ke kawo kuka lokacin yankan albasa.

Ina, ina zuwa kasuwa lokacin da nake buƙatan siyan wani abu. A lokacin ne nake zuwa kasuwa in je da ƴan kuɗaɗe na in sayi abin da nake so.

Ni nafi son nama, naman akuya, naman akuya yafi sauƙi kuma sa'an kuma yafi daɗi a baki, yana da zaƙi a baki. Na fi son naman akuya. Naman akuya ya fi daɗi.

Eh, ina yin tafiyan minti ashirin da biyar a kullum. Bai wuce tafiyan kilomita biyu ba daga gida zuwa can wani waje inda nake kasuwanci na. Da ƙafa nake zuwa in je in dawo.

A'a bana iya bada barkwanci. Ni ban iya bada barkwanci ba saboda haka bana bada barkwanci kuma bansan yadda ake bayarwa ba amma inason jin barkwanci.

Eh wayana tana daidaita haske da kanta domin ni na seta ta a haka. Kuma na fi jin daɗi ta dinga seta min haske da kanta. Yadinga ƙaruwa yana raguwa daidai da yanayin waje.

Gaskiya ni bana koke-koke, sabida bana da wani abu da ya dame ni da zai yi min koke-koke. Bana yin koke-koke, balle tana in samu wani abu da zai sa ni yin koke-koke.

A tufafi na sawa, na fi son tufafin ƙananan kaya ko kuma jamfa. Shine jamfa shine kayan da muke sawa na gargajiya masu gajeren hannu daidai ƙauri ko kuma ba su ƙara sa ƙauri ba, su nafi son sawa.

Eh muna samun horo a wajen aiki idan sabon wani abu ya fito wanda baka iya ba, za a horar da kai domin ka samu ka ƙware ka iya ka san yanda ake yi. To irin horon da muke samu kenan.

A kayan marmari, na fi son lemu da kankana da ayaba su. Na fi so a ɓangaren kayan marmari kuma ina son kullum in so samu ne in dinga sawa a baki domin ina jin daɗin sasu a baki.

Idan naje wajen aiki, naficin tuwon shinkafa da miyan agushi. Shi nake ci idan na je wurin aiki sai kuma ƴan ƙananan abu wanda ba'a rasa ba kamn su rake da biscuit haka, su. Su nake ci in naje aiki.

A ya'yan itace, na fi son lemo da abarba da kankana domin sun fi mun daɗin sawa a baki da daɗin ci. Na fi son kankana, lemo, abarba su na fi so a cikin ya'yan itace.

A kayan aikina nafi amfani da kwamfuta da kuma waya na. Sai power bank idan cajin waya na ya kare in yi caji da shi. Da su nake amfani a wajen harkokina da aikina ko kuma wajen kasuwanci na. Da wa innan nake amfani.

A wasa nafi son wasan ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa yana sa ni nishaɗi. Ko in kalla ko kuma in buga. Na fi son kallon wasan ƙwallon ƙafa shi ke bani nishaɗi sosai sosai.

Eh ina iya ɗaura ƙulli sosai sosai. Na iya ɗaura ƙulli. Ina iya ɗaura ƙulli sosai sosai. Ai ɗaura ƙulli ba abu bane mai wahala a wajena. Na iya ɗaura ƙulli da igiya ko kuma da bakin buhu ina ɗaura ƙulli.

Ina karɓar baƙo cikin farin ciki da kulawa da karramawa da mutantawa domin shi baƙo abun karramawa ne da matantawa da girmamawa. In bashi wajen zama in bashi ruwa amma fa bana bashi abinci. Tam.

Eh ina iya tsallake igiya. Tsallake igiya bai da wahala a wajena kuma bana ganin sha abin wahala. Da an kulle igiya an ɗaga ta sama tsab zan tsallake ta. Ina iya tsallake igiya sosai sosai.

Ina kiyaye kalmar sirri ne ga kaina ni kaɗai bana gaya mawa kowa, sabida in ka gaya ma wa wani, wani ya sani daga nan ya tashi daga kalmar sirri kowa ya sani zai haɗu a cikin jama'a.

Eh ina kulle ƙofa kullum in na shiga ɗaki in zan kwanta ko kuma idan zan fita in je wajen aiki to sai in kulle ƙofa in sa kwaɗo da mukulli in kulle sharam inda babu wanda zai iya shiga ballantana amin sata.

Eh ina jure zafi domin ni zafi bai cika damuna ba bisa ga sanyi. Sanyi ya fi damuna akan zafi. Ina jure ma wa zafi sosai sosai. Ni na fi son ma yanayi na zafi. Domin yafi gyara man jiki.

Ni ina son ziyartar zuwa Makka, garin Saudi Arabia. Nan na fi so in je, idan na je na dawo, sa'annan in tafi Egypt. In naje Egypt inga kayan tarihi, in ga abubuwa manya manya.

Eh to wannan tambaya naku akwai kuskure a cikinsa. Shi kofi ana amfani da shi ne don duba shayi a ciki. Sabida haka bayan da za'a yi ka shs shayi, babu kofi, ina son su gaba ɗaya da kofin da kuma shayi.

Ina amfani da wayana a kullum bila adadin. Ni kaina ba zan iya ƙayyade cewa ga lokacin ga iya adadin da nake amfani da wayana a kullum ba. Ina amfani da wayana sosai sosai a kullum.

Ina ajiye mukullai na acikin jiki nane domin ina da key holder da shi nake amfani nike sa makullai na a wajen sai in haɗa su waje ɗaya in dinga tafiya da su duk inda zanje bana ajiye makulli.

Ni an haife ni a watan Afrilu ne, a watan Afrilu. Shine da ya yi daidai, ya yi daidai ga wata, ga wata mai huɗu. In aka faro Janairu, Fabrairu, Mach, Afrilu. Na huɗu ke nan.

Eh ina miƙe jiki da safe domin na tashi abinda nake fara yima kenan in miƙe jikina da safe shine miƙa ina jin daɗin yin haka kullum da safe ina yin miƙa.

Nafison in zauna akan kujera ko wani abu medan bisa amman banason zama a kasa. Zama a ƙasa yana gajiyar dani. Na fi son in zauna a kan abu mai bisa ya fi daɗin zama.

Ina da takalma ƙafa za su kai bakwai ko takwas. Ina amfani da su daban daban ne. In nayi kwana biyu ko uku ina sa wannan, sai in ƙara juyawa in ɗauko wani shima inyi kwana uku ko biyu ina sa shi.

Ina tsarkaka gidan mu dai-dai gwargwado iyaka yanda zan iya. Banida wani adadin lokacin da nake tsarkake shi, amma ina tsarkake shi dai-dai da ƙarfina, dai-dai da yanda nake da lokaci, dai-dai da yanda zan iya nake tsarkakewa.

Ni bana iya ƙi-ƙidaya kayayyaki. Ina duba kaya ne, in ga wanda ya mun sai in ɗauka in sa. Amman ni banida lokacin da zan ƙidaya kayayyaki ina zuɓan wanda yai manne in ɗauka.

Idan nayi shara na tattara ta, idan zan zubar da ita ina kwashe wa ne in je bola in zuba su. Anan nake zuba shara bana zubar da ita a kan hanya ko kuma a wajen da jama'a suke. Wani wuri da aka ware nan nake zuwa in zuba ta.

Ni a lokaci na shekara na fi son lokaci zafi, duk da dai mu a nan ɓangaren mu muna da lokaci uku ne, da lokacin zafi, da lokacin sanyi da lokacin damuna. To nafi san lokacin zafi ya fi mun daɗi, hankali na ya fi kwanciya a wannan lokaci.

A lokaci na rana na fi son, na fi son da daddare, da daddare hankali na ya kwanceya. A lokacin da ni ke kwanta wa in natsu hankali na ya fi kwanciya in yi abubuwan da ni ke so in zo in huta, in yi faɗan in yi bacci ma.

Ina bada ra'ayina ne a aiki daidai da yadda ake so aikin ya tafi. Ina amfani da hankalina, da hasashe na, da basira na da Allah ya bani in yi tunani akan wannan aikin sai in bada amsa dai dace.

A'a yanzu dai bana cije farce amma a da na ciji farce sosai. Ina sa hannu in cije shi har in yanke ƙumba ma da harshe da farin da bakina amma yanzu bana cijan farce. Na gasiya bana yi. Yanzu na daina.

Ina kare kaina daga sauro ne ta hanyar amfani da gidan sauro. Idan zan kwanta ina sa gidan sauro. Sa'annan ina siyo maganin sauro in saka a ɗaki dan domin ya kashe min saurayen. Amma sa'annan ina ƙara sa gidan sauro kuma.

Eh a burodi gaskiya nafison burodin fulawa sa annan kar a samai siga sosai a samai a sa sigade ɗanɗeɗe gwargwado wanda tast ɗinshi nai canzawa adan samu zaƙi kaɗan. Kuma na fi son biredin fulawa yafi daɗi yafi laushi.

Eh ya danganta da yanayin kujeran. Idan kujera ce mai laushi, nafi son in zauna akan kujera in kuma ba mai laushi bane, gwarr in zauna a tabarma. Mimmiƙe ƙafafuwa na ko ina nawa ya mimmiƙe, na fi son zaman tabarma.

Ni ne a yanzu haka nafi son tuwo. Nafison tuwo in same shi da miyar kuka ko miyar kuɓewa ko miyar agushi. Nafijin daɗin tuwo. Shinkafa yana gundura nane. Ban cika son shinkafa ba amma ba wai ba na cin shinkafa bane ina ci amma nafison tuwo.

Eh, a miya na fi son miyan agushi. Miyan agushi ya fi mun daɗi. Na fi so, na fi son miyan agushi. Miyan agushi ya fi daɗi a wajena. Shi nake sha gaskiya. Na fi son miyan agushi gaskiya. Miyan agushi shi nake.

Da safiya a lokacin da na farka, abin da nake fara yi ina fara ɗauko waya ta ne in duba ta. In na duba waya na, na gani sai in yi abin da ya kamata. Sai in tashi in wanke bakina, in yi shirye shirye na, in tafi inda zanyi.

Ina haɗuwa da abokin ciniki ne ta online ko kuma su zo shagona su siyo abin da, su siya abinda nake sayarwa. Amma mafi yawanci na fi haɗuwa da su ne ta online ko ta WhatsApp ko ta Facebook ko ta Twitter. Shine manhajar X ta nan nake haɗuwa da su.

Eh wasan da nike yi a waje shine nafi yin wasan ƙwallo. Ina jin daɗin yin ƙwallo. Ƙwallo ya fi bani sha'awa a wasan da akeyi na waje. Nafiyin ƙwallaye. Ƙwallo muke yi a waje. Nafison ƙwallo. Ƙwallo nike yi.

Ni gaskiya ba ma'abocin wanke tufafi bane. Na fi bayarwa a wanke mun tufafina. Domin rabon da in wanke tufafina ma ni na jima. Na daɗe gaskiya bazan iya ce wa garan da zan wanke tufafina ba. Amma a tufafi irin ƙananan kaya daga gajerun wanduna ina wanke shi.

Gaskiya ni dai a rayuwa, abunda nake jin tsoro na fijin tsoron talauci. Umm, na fijin tsoron talauci. Allah ka raba mu da talauci. Talauci mummunan abune ni abunda nafi tsoro kenan a rayuwa. Allah ka raba mu da talauci. Allah ka bamu yanda zamu iya. Amin ya Allah.

Eh, wurin aikin mu yana da ɗan girma. Akwai mutane daban daban. Kowa yana zuwa ya kasa hajarsa, ya saida abinda zai saida. Ba ni kaɗai ba ne a wajen aikin mu, muna da yawa. Za mu kai irin mu hamsin ma ko sama da haka a wajen aikin mu, koyan da muke kenan.

Eh, ni gaskiya a zahiri abocin son koyon fasaha ne. Duk wani abu da na gani sabo wanda ya burge ni ya bani sha'awa. Ina so in koya in san yanda yake sabida in samu ilimi akansa. Ina koyan fasaha sosai sosai. Ina jin daɗin koya kuma ina da saurin ganewa in Allah ya yarda.

Eh, kujerun mu suna da daɗi wajen zama a kansu. In ka zauna a kansu za ka ji daɗi, suna da laushi kuma sukyan ganya idone. Kuma ba su daɗe, ba a daɗe da yinsuba. Kujerun zamani ne masu kyau masu inganci kuma suna da ɗan kuɗi kaɗan wajen yinsu.

Eh, ina da rubutu, ina buga rubutu da sauri. Ina da yin su, ina yin rubutu da sauri. Walau a waya ne ko a kwamfuta ko kuma da alƙalami. Ina da saurin yin rubutu amma sai dai rubutu da alƙalami na, da alƙalami rubutuna bai da kyau sosai.

Eh idan kuka zo wannan yanayi gaskiya na fi son in zauna. Domin ni ba me ba ma'abocin tsayuwa bane. Ina saurin gajiya in na tsaya amma na fi son in zauna in ɗanki shingida. Na fi jin daɗi hankalina ya fi kwanciya sosai da sosai.

Eh ina iya jefa dutse amma yanzu bana jefa dutse. Bana son in samu wani ko in fasa mai kai ko kuma in ji masa rauni. Ba zai ji daɗi ba amma jefa dutse abu mai sauƙi ne. Na kan iya jefa dutse zuwa waje mai nisa sa ma kuwa. Tabbas zan iya jefa dutse. Ina iya wa kuma.

Eh, sha ina shan ruwa da yake mun hana amfani da ruwan sachet ne. Ina shan ruwa kaman guda biyu zuwa uku a rana haka nake sha. Idan kuma lokacin zafi ne, ina shan ruwa sama da haka a rana. Ina shan biyar zuwa shida ko bakwai.

Ehhh ya danganta idan wajen ana so aje da wuri ne ina sa shi a cikin lissafi na ina tsara yadda zan je wajen. Kuma na fi so in je da wuri. Ba na so in je ai ta jirana, ko kuma in je na yi latti. Amma idan ana so a je da wuri, ina zuwa da wuri.

Eh, eh ina iya dafa abinci kuma na iya dafa abinci sosai tabbas ina iya dafa abinci kuma ina son hakan dafa abinci domin ni ina son abinci ina son abinci sosai ina dafa abinci ina iya dafa abinci abinci me daɗi ma kuwa.

Eh ni ina cin salad, ina son salad. Salad yana da daɗi. Bar ma ka zuba shi a kan abinci. Ai salad abun, abu ne mai daɗi kuma mai ƙara lafiya, mai ƙare yin garkuwar jiki. Ina son salad. Salad yana da daɗi yayi. Wa ya ki salad? Ai salad akwai daɗi.

A'a ni bana kunna sanarwa domin ni kusan ko da yaushe wayata tana hannun hannu ne. To ka ga ai ba buƙatar in kunna sanarwa tunda wayarka tana hannunka. Duk abin da yazo za ka gani ba sai ka kunna sanarwa ba. Amma dai ban cika sa wayana a silent ba.

Eh ina kuna, ina iya kunna wuta kuma ina danganta da yanayin wutan. Wala'u wutan murhu ko wutan ɗaki na gulof duka ina iya kunna su amma shima murhun ina iya kunna shi sosai sosai. Na iya kunnawa amma ina yin taka-tsan wajen kunnawa kafin in kunna.

Eh, lamba ta mai albarka ita ce tara. Tana zaɓa a matsayin lamba ta mai albarka. Ina son lamba tara, ita ke birge ni, kuma ina ganin akwai nasara a kanta. Ita ce lamba na lamba tara. Yauwa shine lamba tara ba ita ce.

Eh, a yanayi gaskiya na fi son yanayin ɗumama, ɗumama. Nafi son yananyin zafi yanayin zafi yafi burge ni. Ba na son yanayin sanyi. Yanayin damuna kuma ni'iman Allah ce ba inda za a yi ƙace ba kaso. Amma na fi son yanayi na zafi. Jikina yafi kyau a yanayin zafi.

Eh, a mai nafi amfani da mai mai gurguwa. Akwai wani mai da muke amfani da shi anan a yankin mu muna kiranshi mai gurguwa kaman vaseline yake. To dashi nike amfani yana kama jiki in ka shafa shi yana jimawa kafin ya sauka. Shi nake amfani da shi.

Eh, idan ruwa na ga yana zuwa ina zuwa in je in samu mafaka in je in fake sabida kada ruwa ya jiƙa ni. Haka na ke yi. Domin bana son ruwa ya jiƙa ni. Na ga alamun ruwa zai zo, nake samun waje in je in zauna in fake in tsaya.

Eh, yanda nake son dafa ƙwai ya danganta. Wani zubin ina so in dafa, wani zubin kuma ina so in soya idan dafa wa zanyi ina haɗa wuta, rangaranga da tukunya na in jeɓa ƙwai a ciki in balbala mai wuta da ruwa. Ruwan zaiyi zafi sai ya dafa min shi haka nake so haka nake dafa ƙwai.

Eh ina son laima amma sai dai ban da shi. Idan ruwa ya zo fakewa nake yi. Amma idan da ina da lema zan so in riƙe shi sabida kar in jiƙe. Tun amma tun da bani da shi haka nan nake jurewa in je in fake har lokacin da ruwa zai tsaya.

Eh, teburin mu na wajen aiki yana da ƙafa huɗu ne. Sa'annan muna ɗora komfutana akan sa, da abun zama in ɗora hannaye na akai. Ina aiki na cikin kwancinyan hankali da natsuwa da nishaɗi. Hankali kwance ba tare da damuwa ba. A ka teburin mu na aiki yake yauwa masha' Allah.

Eh, a ƙarshen mako ina zuba kayayyaki na wanda na sa domin in tsame su in ba da a wanke mun. Sa'annan ina tsayawa in ɗan yi gyare-gyaren abubuwan da suka dace wanda ba a rasa ba a gida. Abin da nake yi ke nan a ƙarshen mako, kuma duk mako haka nake yin shi in mako yazo ƙarshe.

Eh, mafi muhimmanci a kasuwanci shine Allah ya taimake ka ka samu jari. Idan ka na da jari, to jari shi ke da muhimmanci a kasuwanci. Sa'annan ka dage ka samu kwastomomi wanda zasu wanda zaka riƙe su. Amma ana suna zuwa kana kasuwanci da su amma in baka da su kana ruwa.

Eh, sadarwa a wajen aikinmu abu ne mai sauƙi tunda kusa-kusa muke, wanda kuma suke nesa muna da tarho domin kiranshi. Sai munkira su mu yi magana ko kuma ka tashi kaje ka same su, duk da ma dai yanzu babu tarhon ma dai sun samu matsala. Amma dai muna sadarwa ne cikin ni'ima.

Eh, ab yanda nake gina dangantaka a kasuwanci ina fara sawa ina fara sa mutum ya yarda da ni, kuma in riƙe masa amana. To in dai ka riƙe masa amana, ka gina dangantaka mai kyau a kasuwanci. Babban ginshiƙi na dangantaka a kasuwanci shine riƙon amana. Ka ka ci amana.

Ni namiji ne, ni ban cika kallon madubi ba. Sai dai in naje shagon aski naga madubi sai in kalla. Amma ni bani da madubi nake kallo. Ni namiji ne, bana kallon madubi. Kallon madubi ba shi daga cikin tsari na. Ina dai kallon madubi jefi jefine, sabida bana kwalliya.

Eh abincin da yake sa ni in ji daɗi shine in samu tuwon shinkafa miyan agushi ko kuma shinkafa dafaduka da manja na manja, taji kifi ko kuma nama a sama. Barin ma dai in same ta da kifi da ruwa na lemu a gefe.

Gaskiya bana iya gabatar da rubutu. Bansan yanda ake gabatar da rohoto ba kuma ban koya ba sabida haka gabatar da rahoto zai iya mun wahala na gaske sosai da sosai kuwa. Ban iya gabatar da rahoto ba kuma bana gabatar da rahoto.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai amma ka san ɗan adam shi ajizi ne ba ko da yaushe yake zuwa aiki daida yawa. Wani zubin kanadan yin latti amma dai in na je aiki kaman sau ashirin ko talatin za ka iya samun na je latti kaman sau biyar ko sau shida haka.

Eh kafofin watsa labarai ina amfani dana internet da kuma radio duk da dai ban cika jin rediyo ba, na fi amfani da na intanet sune ko Facebook ko Twitter ko WhatsApp ina bin gidan jaridu domin samun labarai in ji su.

Eh, ina karatu kafin in kwanta domin abun da ma na fi yi ƙenan kafin in kwanta karatu nake yi. Sa'annan in na tashi ina duba abun da na karanta domin ya ƙara zama a kaina ba sai na, ina, ina yi ina mantawa baaa.

Ni gaskiya bana riƙe riga a aljihu kuma ban san ma abunda kuke nufi ba da ma'anan riƙe riga a aljihu. Ban san inda kuka dosa ba, ban gane Hausar ku ba. Duk da ni Hausa ne, an haife ni cikin Hausa. Na san komai, amma wannan rubutun naku ba dai dai bane. Ban san ma'anan riƙe riga a aljihu.

Eh ina kunna tsaron batiri domin yanzu na waya na a haka yake batiri na da tsaron batiri a kunne yake sabida kan batiri na ya dinga sauka kuma ko da yaushe waya ta tana kusan kasancewa a haka sabida waya na ta ɗan jima batirin bai da wani ƙarfi sosai. Dolanda muna kunna tsaron batiri.

Eh ina tabbatar da ingancin aiki ne idan na kama shi in ƙara mita sa in duba shi in gani nayi kuskure ko banyi kuskure ba. Idan yayi kuskure sai in koma in gyara. Kaga a nan aiki ya inganta kenan babu kuskure a cikinsa yauwa.

A'a, ba na rera waƙa lokacin wanka domin mu a addinin mu babu kyau. An fi san in za ka yi wanka ko za ka shiga banɗaki, ka yi addu'a sai ka shiga. Amma ba'aso ko kana wanka ko kana bahaya kana waƙa. Wannan babu kyau a addinin mu babu kyau.

Eh, a kayan ciye-ciye da nake da na fi so shine, sune rake, awara da ƴan biskit haka. Su na fi so a kayan ciye-ciye. Na ɗan fi jin daɗin barin ma dai in samu rake. Na fi jin daɗin shan rake, na fi sonsa. Hankali na a kwanciya.

Eh, in na zo cin abinci gaskiya na fi ci da cokali. Ba na cin abinci da hannu, kuma na jima ban ci abinci da hannu ba. Cokali nake sawa in ci abinci ya yi mun daɗi, yafimun kwanciyar hankali. In na gama ba sai na je wahalar nemo ruwan da zan wanke hannuna ba. Amma inda cokali ne ka ga wanke hannu.

Ni bana aiki da ƙungiya, ina aiki ne ni kaɗai. Razin kaina in na ga dama inyi kuma ina buƙatan wutu in zauna amma ni bana aiki da ƙungiya bana tare da ƙungiya. Ina aiki ne ni kaɗai. Bana bin ƙungiya.

Eh, in aka zo bangaren launi, na fi son, na fi son bangaren, na fi son launin shuɗi. Launin shuɗi shi ke burge ni. Ina son launi shuɗi. Launi shuɗi ko kuma launi mai ruwan toka su suke burge ni. Ina son wa'inan launi sosai sosai.

Ni ba ni ne ke wanke kayayyaki da kaina ba. Yawancin kayayyaki na ina haɗa su ne. Duk ƙarshen mako in tattara in bada a wanke mun su. In aka wanke munsu suka bushe aka kawo min su sai ingoge su in ajiyesu a inda nake ajiya kayana.

Shima wannan Hausan naku ban gane ba, yaya kake tafa? Ban san me ake nufi a wannan ba. Ko so kuke kuce ya nake tafawa? Shine ban san wannan ba. Ni bana tafawa, gaisawa nike yi da mutane. Amma ban fahimci wannan maganar taku ba. Kuɗan gyara muma sai mu samu, damar baku amsa.

Eh, bangon gidanmu launin sa launin siminti ne dai domin bangon gidanmu ba a mai fenti ba. Sa'an nan tun da aka yi fulas tan sansa a haka yake. Ba'a mai komai ba, yanda yake kan asali a haka yake. Si di wani ɓangare daga ciki ammai kaure abun da akayi kenan.

Eh, ni a tafiya ma'abocin sauri ne. Ina yin sauri a tafiyana domin in samu in je inda zan je cikin hanzari da sauri. Ina yin tafiya da sauri. Maganar gaskiya ke nan, da sauri da sauri ne ke tafiyana. Bana yin tafiya cikin nawa. Ina yin tafiya da sauri.

Eh, abun da nike yi da yamma kafin in kwanta, in nazo ina canza kayana, in gyara inda zan kwanta. Sa'annan in sallama wa inda muka yi hurɗa da su a wannan rana. Sai in je idan yi abin da zanyi, sa'annan sai in kwanta cikin salama, saboda in tashi cikin salama.

Eh, yanda nake magance matsaloli a aiki ina bitar wannan aikin in duba, in gani inga komai nayi shi daidai. Idan ban yi shi daidai ba sai in zauna in ƙara gyara shi. To ta haka nake magance matsaloli a cikin ayyukana, kuma hakan na ga shi yafi dacewa a rinƙa yi.

Ni gaskiya ba ma abocin sanya tabarau bane. Bana sanya tabarau kuma in na sa tabarau kunya nake ji. Bana son sa tabarau sai dai idan zan hau mashin. Mashin ɗin kaina sabida iska kar ya shiga min ido shine na ke sa tabarau domin in kare idanuwa na.

Eh ya danganta, ni dai ɓangaren aiki na bai danganci duba saƙonni ba amma dai ina duba waya na ne in ga ko an man saƙo. Ko shima jefi jefi nake dubawa sai an samu lokaci sa'anan nake dube, nake duba waya na. Maganar gaskiya kenan.

Eh ni abun da yake bani ƙwarin gwiwa shine na so idan na gama wannan aikin na kammala a za a biya ni. Abun da yake ƙara bani ƙwarin gwiwa yana aikan da nake yi. In na gama a biya ni in je nima in biya bukatuna da wannan abun da aka biya ni in wuce gumina shine.

Eh, wajen da nike gaskiya akwai yanar gizo. Bana rabuwa da yanar gizo a wajen da nake. Akwai yanar gizo sosai, mai ƙarfi ma kuwa, daidai gwargwado, babu ƙorafi. Akwai yanar gizo a inda ni ke. Yanar gizo mai kyau kuwa, mai ƙarfi sosai, sosai da sosai. Bani da wani matsala da yanar gizo, a inda nike.

Eh, manufofina na wata-wata shine in na samu salarina in ansa in yi abin da zan yi hankalina ya kwanta. Domin ina samun kuɗi ne da salari da kuma kasuwanci. Biyu na haɗa nake, in na sami kuɗin salarina in saya ma abubuwa masu muhimmanci, su kuma na kasuwancina na yau da gobe nake kau da matsalolina ya dasu.